Kana iya bada barkwanci? A'a, bana iya bada barkwanci domin ni ba ɗan barkwanci bane ba. Balle na iya bada barkwanci.